Eh, a wasu lokuta na kan tafiya da sauri amma hakan yana danganta da halin da nake ciki da kuma inda nake son zuwa. Tafiya da sauri na iya zama abu mai amfani a wasu yanayi amma kuma a wasu lokuta kuma tafiya da sauri da kokoince tafiya da hankali ya fi dacewa. Da farko na kan yi tafiya da sauri idan ina gaggawa, idan kuma zan je aiki, taro ko kuma wani muhimmin wuri. Tafiya da sauri yana taimaka min a wajen kaiwa a kan lokaci. Wannan yana nuna muhimmancin lokaci da kuma yadda nake ƙoƙarin kiyaye shi domin kada in makara. Haka kuma tafiya da sauri na iya zama wata hanya ta motsa jiki. Lokacin da mutum ya yi tafiya da sauri a naɗan lokaci, jiki yana samun motsi, zuciya na aiki yadda ya kamata kuma hakan yana taimakawa wajen ƙara lafiya. A wasu lokuta kuma na kan yi tafiya da sauri domin in motsa jikina musamman idan ban samu damar yin wasu wasanni ba. Duk da haka, ba kullum muke tafiya da sauri ba. Idan ina hutu ko kuma ina tafiya ba tare da gaggawa ba, nakan fi so san tafiya a hankali. Tafiya a hankali tana bani damar kallon abubuwan da ke kewaye da shi kuma yana bani damar yin tunani cikin natsuwa da kuma jin daɗin tafiya itakanta. Bugu da ƙari tafiya da sauri a ko da yaushe na iya jawo gajiya musamman idan mutum ya yi tafiya mai nisa saboda haka ina ƙoƙarin daidaita tafiyata gwargwadon yanayin da a buƙatata take. A wasu lokuta kuma suna sauri, sauri ya dace sosai saboda a wasu, a wasu lokuta, natsuwa ma haka tana dacewa kuma ta fi alheri. A ƙarshe zan iya cewa na kan tafiya, a na kan yi tafiya da sauri idan akwai buƙata amma ba koyaushe ba. Ina kuma ganin rayuwa, ina ganin rayuwa tana buƙatar daidaitawa kuma haka ma tafiya, haka ma ita tafiya. Wata ina nufin ita tafiya ba dole bane kullum a ce kana cikin sauri ko kana cikin hanzari. Akwaisan da ya kamata kana cikin hanzari kuma akwai sanda yaka mata kana cikin natsuwa kana yin ta a hankali. Yin komai daidai gwargwado shine mafi alheri ga lafiya da kuma jin daɗi.

Eh, nakan sha madara a kullum. Kuma gaskiya madara abinci ne mai matuƙar amfani ga jiki da kuma lafiya gabaɗaya. Madara tana ɗauke da sinadaran, ah, dake, dake, ah, ah, gina jiki, wato kan waɗanda jiki suke bukata, kuma, ah, musamman ma, ah, ƙashi, wato kan calcium. Yana kuma tattare da bitamin D da kuma furotin. Ita, ah, madara tana da, mm, ah, mm, me ake cewa sinadarai sosai a cikinta. Kuma wannan ne yasa nake ganin shan madara yana da amfani ga lafiyar mu, ah, motsa jiki da kuma ƙarfin gwiwa. Da farko shan madara yana taimakawa wajen ƙarfafa ƙashi da haƙora. Idan mutum yasha madara akai akai, musamman tun yana yaro ko kuma matashi, ƙashin jiki na samun ƙarfi, ah, sosai. Haka kuma haƙora na samun kariya daga lalacewa. Waɗannan, ah, yana da matuƙar, ah, muhimmanci domin lafiyar jiki da kuma rage matsaloli a nan gaba. Haka kuma madara tana taimakawa wajen samar da kuzari. Idan nasha madara da safe, tana ba ni ƙarfi da kuma kuzari domin fara, ah, yini cikin natsuwa. Tana ɗauke da furotin da kuma sauran sinadarai mas-masa amfani da suke taimakawa, ah, jiki, waɗanda suke taimakawa jiki wajen gudanar da ayyukansa, na yau da kullum. Wannan yasa shan madara ya zama, ah, wani bangare na abincin safe a gidana. Bugu da ƙari madara tana taimakawa wajen narke abinci da kuma, ah, jin daɗin ciki. Idan nasha madara kafin, ah, kafin, ah, ko, ko kuma bayan abinci, tana taimaka mini, ah, wajen-- tana taimakawa hanjina wajen yin aiki yadda ya kamata. Haka kuma madara na rage matsaloli kamar ciwon ciki da kuma rashin ƙoshi musamman idan ansha ta cikin yanayi mai ƙyau ba tare da yawan, ah, sukari ba. Haka kuma shan madara yanada amfani sosai kuma ga-- yana da amfani ga fata da kuma jiki gabaɗaya. Sinadarin, sinadarin calcium da kuma bitamin D dake cikin madara suna taimakawa wajen inganta fata, ƙarfafa ƙashi, ƙarfafa gashi da kuma, ah, rage gajiya a jiki. Wannan yasa nakan sha madara ba kawai don ɗanɗano ba harma don amfanin lafiyar jiki gabaɗaya. Dukda haka, nakan kula da yawan shan madaran da nake yi. Ina amfani dashi sosai ba tare da tsari ba na iyasa mutum jin nauyi a ciki ko kuma samun matsaloli idan jiki bai saba ba. Saboda haka ina shan madara a hankali kuma a tsari domin jin daɗin sa da kuma amfanin sa ga, ga lafiyar jikina. A ƙarshe zan iya cewa, ah, shan madara abu ne mai amfani sosai ga kowa. Yana taimakawa wajen, ah, jiki da kuma lafiyar haƙora, samar da kuzari, inganta narkewar abinci da kuma ƙarfafa, ah, fata da gashi. Wannan, ah, yasa nakan sha madara a kullum kuma ina ganin kowa ya kamata ya ɗauki wannan ɗabi'ar domin samun lafiya da kuma jin daɗi a rayuwa.

Unguwar mu wuri ne mai cike da mutane daban-daban da ke rayuwa tare cikin, ah, zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Wuri ne da ake iya cewa yana da sauƙin, ah, rayuwa duk da cewa yana da nasa ƙalubalen kamar yadda ake samu, ah, samu a yawancin unguwanni. A unguwarmu mutane sun saba, sun saba da juna kuma hakan yana ƙara dankon zumunci da kuma haɗin kai. Da farko unguwar mu ba ta, ba ta, ah, ba ta cika, ba ta cika hayaniya ba sosai kuma musamman ma da safe da kuma da dare. Wannan yana sa, ah, mutane su ji kwanciyar hankali su kuma yi bacci, ah, cikin ƙoshin hankali da kuma cikin lafiya su kuma gudanar da ayyukansu cikin natsuwa. Da rana ana samun motsi kaɗan saboda yara suna wasa, mutane suna tafiya zuwa kasuwanni ko kuma wuraren aiki amma duk da haka hayaniyar ba, ba ta wuce gona da iri, like ba ta wuce gona da iri ba. Kuma haka kuma a unguwarmu akwai al'adu na girmama juna. Mutane suna gaisawa idan suka haɗu, manya suna kula da yara, yara kuma suna mutunta manya. Idan wani, ah, yana cikin matsala, maƙwabta kan taimaka masa ƙwarwadan riko. Wannan ɗabi'an tana sa unguwarmu ta zama wuri mai daɗi kuma da kowa zai iya zama a cikinta. Bugu da ƙari unguwar mu tana da wuraren amfani na yau da kullum. Akwai ƙananan, ah, shaguna inda ake saye, sayan kayayyakin masarufai kuma akwai masallaci inda mutane ke zuwa sallah. Haka kuma akwai makarantu da yara ke zuwa domin neman ilimi. Waɗannan, ah, wuraren suna sauƙaƙa rayuwa domin ba sai an yi tafiya mai nisa ba kafin a samu abin da ake buƙata. Duk da waɗannan abubuwa masu kyau, unguwarmu tana fuskantar wasu ƙalubale. Bale a wasu lokuta ana samun matsalar ruwa ko kuma wutar lantarki sannan hanyoyi ba su da kyau sosai musamman ma lokacin daminar. Amma duk da haka mutanen unguwar suna ƙoƙarin jurewa da kuma, ah, nemo hanyoyin magance waɗannan matsalolin. A ƙarshe dai zan iya cewa unguwar mu wuri ne mai sauƙin rayuwa mai kuma cike da zumunci, haɗin kai da kuma fahimtar juna. Duk da ƙalubalen da ake fuskanta a cikin unguwan, zaman lafiya da kuma kyakkyawar mu'amala tsakanin mutane suna, ah, suna sa unguwarmu ta zama guri mai daɗi da kuma, ah, ah, da kuma, ah, mai zance wa da kuma kowa zai ji a gida. Wannan shine dalilin da ya sa nake jin daɗin zama a unguwar mu.